Yaya kake jira a layi? Ko yaya kike jira a layi? Na farko dai, abin da zan ce shine za ka iya jira a layin abubuwa daban-daban. Zai iya yiwuwa layin banki, layin makaranta, layin rajista, layin gwajen zabe. Jiran layi dai na abubuwa daban ne amma kuma abu mafi mahimmanci shi ne yanayin jiranka a layi. Idan ka zo dai, za ka samu mutane da dama a layi. Manya, ƙanana, tsoffi, baba ne da sauransu. Zai zamanto abin mahimmanci ka shigo gurin ɗin da kamun kai da natsuwa, ka gai da duk wanda ka samu a gun ɗin. Ba sai ka san shi waye ne ko kuwa shi mene ne ba. Ka samu sanin waye ne ke gaban ka, ka shiga layi. Waye ke gaban ka kuma yana da mahimmanci sabili da za ka iya fita layi, za ka iya fita niman abu daban. Ya zamanto in ka dawo akwai tabbacaccen layi inda kake an sanda kai a gurin ɗin. Kada ya zo ya zamanto cewa ka yi ciwaciwa, ka ga wannan kuma bai yi ba. Ka ga kaman jira a layi na banki dole sai ka zama da hakuri. Akwai wasu lokuta da dama kuma wasu za su iya su zo su cuna ka a layi. Amma yanayin natsuwan ka zai faɗa abubuwa da yawa game ka. Ka tsaya a layi, ka samo abin da ya kamata ka yi in har cika fom ne, zaka iya ma ka kama layi kamun nan ka nimo fom. Sabili da in ka ce za ka je niman fom zai iya yiwuwa akwai gun jimawa a gun don mutane sun yi yawa a layi. A ce na banki watakila ana so a cika wani abun gudumawa don taimakawa rayuwar mutane. Ka ga dai akwai layuyyuka a ko ta'ina. In ka ɗauki layi, ka je ka nima fom, ka ga in ka dawo dai, ka yi mai-- ka, kana kan layi har yanzu. Wayanda sun zo daga bayan ka za su ce a suma dai za su tambaya waye ne na karshe, ya zamanto dai eh akwai mutum amma kuma ya ɗan fita ne. Kaga wannan da sauki. Ka samu koma me ka zo yi, ka zanna dai cikin natsuwa in ma na niman taimako ne ga yadda za ka cika ko fom ne a layin ɗin. Ka ga don natsuwan ka da yanayin yadda ka bi da mutane za a taimake ka. Za ka samu bi da sauki. Ka yi biyayya kuma da ka idodin da ka zo ka samu a gurin ɗin don abin da ka zo yi. Ka ga kaman in har a layin zabe ne, dole dai akwai ƙa'idodin da za su bishe wancan abin da ke faruwa a gurin a lokacin ɗin. Za ka samu su hukuma, ƴan sanda da sauransu dai. So dole ne ka bi, ka yi biyayya ga dokan da ke gun. Ka bi, ka yi abin da ya kawo ka. In ka gama, ka samu, ka koma gida. Ka ga in har layin makaranta ne, za ka samu dai masu kamanka ne yawanci. Ko da shike a hakan ma za ka samu wayanda sun girme ka. Amma dai samu jituwa tsakanin ka da mutane a cikin layi zai zo maka da sauki a duk abin da kake nima ka yi. Sai kuma mene a jiran layi? Ku samu bakinku ya zama ɗaya. Kaman a ce abubuwan makaranta. Ka ga in harkunku ya zo ɗaya, bakinku ya zama ɗaya, abu zai zo muku da sauki. Ba za ku yi abu awase ba. Za ku samu ku, ku gane wajuna, ku gane kuma meye ne ke faruwa a gurin ɗin, ku san yanayin yadda za ku bi, ku gama abin da ya kawo ku kuma idan kuna da haɗin kai ko kuwa ganewa da junanku za ku samu ku gama abin da kuke yi a lokacin da ya kamata kuma ku isa gida. Lami lafiya. Amma in kuka zo ka.